Na-na-na-na-na fi son hawa lift saboda shi ne zai ma abu cikin gaggawa, ba tare da ka sha wahala ba. Ita ko matattakala duk da dai motsa jiki ne. Shima ina son yi, domin akwai lokacin da za ka buƙaci motsa jikinka. Amma a lokaci na sauri gaskiya na fi son lift.